To kasa dai kala kala ne, akwai ja akwai, brown brown ruwan kasa kenan da dai sauransu. Ni a gidana akwai kasa brown, kasa wacce zan ce ana taka ta ciyawa ma baya iya fitowa. Shi ne a cikin gidan amma ba'a ko ina ha wuri kaɗan ne sauran wurin siminti ne.

To, kowane ƙarshen mako da yadda yake zuwa. Ni dai aka sari a ƙarshen mako, shirin da na fiyi shi ne hutu. Jadda a ƙarshen mako ina zuwa aiki amma ranar Asabar. So nakan huta daga safe har zuwa ƙarfe biyu da zan tafi a wurin aiki. Sannan ranar Lahadi nake shirin in huta, in ɗanyi wanki da wasu abubuwan wadda baza a rasa ba. Aka sari shirin da nake yi ke nan a ƙarshen mako domin mun shiga sabon mako ya zamana komai ya zo mun da sauƙi.

Wasanni suna da yawa wadda mutum yakan yi, kuma wasannin ma kala kala ne. To ni irin wasan da nake yi a waje aka tsari yi sirri ta raha. In kuma wasa ne wadda ya shafi na motsa jini to nakan yi tafiya sosai awa biyu, uku, hudu har zuwa biyar. In kuma wasanni ne wadda ake yi ko wasa wadda ake tsakanin mutane to nakan yi na raha, a yi wasa, a yi dariya. To wa'inan su ne wasannin da nake yi a waje. Kowane lokaci nakan yi irin wa'inan matuƙar indai ina cikin nishadi.

Aishi tsarki ko tsarkakewa ko gyara abu ne wanda bayi da adadi musamman a cikin muhalli ko a cikin gida. To tsarkake gida a kowane lokaci cikinshi muke, muna shara ka yi goge goge, ka yi wasu abubuwa da suka dace domin ka ga cewa gidan yana cikin tsarkakakke ko yana cikin gyararre ko kuma yana cikin tsafta. Yadda in ka kalle shi za ka yi annashuwa. So adadin sau nawa kake tsarkake gidanku adadinsa to in na ce sau nawa nake tsarkake gidana to na yi karya. Domin a kowane lokaci cikin tsaftace shi ake kana ana iya shara da safe, da rana, da yamma. Ana iya shara da safe, sau uku, sau huɗu, da yamma ayi haka, da daddare ma ayi haka. To ya danganta daga yanayin yadda gidan yake da kuma kurar da take gidan. To shine zai baka damar tsarkake gidan saboda in ya yi muni ko ya yi datti to sai a tsaftace shi. Kai kanka zaka fi jin daɗin zama a cikinsa. So bani da wani adadin sau nawa kake tsarkake gidanku to bani da adadin tsarkake gida. A kowane lokaci ina iya tsarkakewa.

Hotuna abu ne masu ban sha'awa wadda mutane sukan yi su domin tarihi ko don wata manufa su ajiye, inda wasu ko a makarantu ko a wurin aiki ko wurin wani shaƙatawa. To haka ka zaka gansu ana yin su kala kala. To gaskiya ni dai, ah ban cika a ɗaukan hotuna ba. Bayan kuma don bana so bane a a. Kawai dai ni ne ban damu da ɗauka ba. Yanƙali lan ne idan aka sari wani abu ya faru, to shine za ka gan ni nayi hoto domin tunawa da wannan ranar da abun ya faru. Amma hakakurin ka ga ina ɗaukan hotuna wai don na ajiye su na jin daɗi ban cika yi ba. Na fi yin hoto idan da wani abun tarihi ko wani abu ya faru. Misali ɗaurin aure suna da dai sauransu ko murnar ranar zagayowar haihuwa. To wannan lokuta na fi ɗaukan hotuna ko ince na fi ɗaukan hoto.

Zafi wani abu ne wanda gaskiya abu ne mai takura sosai, musamman idan ba wuta, ba ka kuma da wato abin sanyaya ɗaki AC. To gaba ɗaya za ka ji cewa ba ka jin daɗi. Don haka ni yadda nake jurewa zafi mai matuƙar wahala ne. Ko in ce gaba ɗaya bana jurewa zafi. Saboda in dai ka jurewa zafi, ka damu da cewa ana zafi, ma za ka ga cewa aikin ka yafi wahala. Ka fito da wuri ka yi aiki ma zai gagare ka wai saboda zafi. Saboda ita, aa ka ɗauke mata zafi.

Abun rubutu yana da launuka kala kala wanda ake rubutu dasu musamman tawada. Akwai baƙi, akwai shuɗi, akwai ja, akwai kore. To ni dai na fi, ah, son launin tawadan da yake baƙi. To na fi amfani da shi. Indai launin tawadar baƙi ne na fi amfani da shi. Saboda aka tsari ma baƙin tawada da shi aka fi amfani in ba da zamani ya zuba.